Gaskiya ba na rubuta kashe kuɗi, ba na rubutawa. Amma dai to ba na rubutawa dai kawai, ba na rubuta kashe kuɗi. Kuɗi ya zo kawai in kashe shi shi ne amma rubuta shi kam gaskiya ba na yi. Ko kadan, ko sau ɗaya ban taba rubutawa ba.